Ina magana da abokin ciniki cikin farin ciki da annashuwa idan suka zo sayen kaya kamar kayan abinci, kayan masarufi da kayan sawa. Ina ba su farashi mai sauƙi da raɓusa saboda abokanan ciniki ne kuma duk abin da suke so shi zan ba su.

Ina abubuwa da yawa don nishaɗi kamar karatu zuwa wajen neman kuɗi da shan waƙa kuma ina kallon bidiyo a yanar gizo domin nishaɗantar da kaina. Wani lokaci kuma nakan fita in yi tafiya a unguwa in gaishe da abokanai na.

Eh sosai ma ina iya kunna wuta. A duk lokacin da aka kawo wuta a gidanmu nine ke zuwa in kunna wuta kuma nine ke kashewa. Duk lokacin da na je na kunna wuta ina samu farin ciki a duk lokacin da aka ce in je in kashe wuta in dinga jin haushi. Amma sosai kuwa ina son in kunna wuta kuma na iya kunna wuta.